Kana ajiye kwafin bayanai? Kun, eh ina ajiye kwafin bayanan mu saboda wani lokaci za a iya zuwa a nema to ka ga dole na ajiye kwafin.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a aiki ne in naga na ci ma manufar abin da nake so ma na ci. Saboda.

Wane lokaci na rana kake finso? Gaskiya na fi son lokaci kaman karfe biyu haka zuwa uku saboda lokacin da nake bacci.

Mene ne abin sha da kake fin so? Gaskiya ina fin son irin drinks gaka Fanta, saboda Fanta yana da matuƙar amfani.

Kana kunna kendir a gida? Eh, ina kunna kendir a gida. In irin babu haske to kaga zan ɗan kunna kendir zai mun matukar amfani.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? A'a, gaskiya ba ni da fanka a rufin ɗakina amma ina so dai zan siya nan gaba na sa saboda zafi.

Wata rana, wace rana ka ke zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa ne rana monday izuwa juma'a saboda rana kun akwai aiki.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska ta shigo. Saboda in ka buɗe taga a lokacin ɗaki iska zai shigo in ba ka buɗe ba kuwa ɗakin zai yi ɗumi ne sosai.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujeru na suna da daɗi gaskiya saboda akwai laushi ga daɗin bacci a jikinsa in kawo.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyuka na da suka fi muhimmanci cikin sauƙi in samu waje na nutsu sai na fara tsara.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne da safe. Misalin tara haka, saboda lokacin ake buɗe kasuwa, kasuwa kas kwastomomi su zo suyi ta jira.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata saboda in ina tafiya. Saboda kallon inuwata yana ina tsayawa ina tunani. Wannan iko ne na Allah.

So nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu sau kaman uku. Ina yi da safe, ina yi da rana, ina yi da yamma.

Wayar ka tana daidaita haske da kanta? E mana, ai akwai inda za ka sa wayar ta ringa daidaita ma haske. In ka shiga gun haske zai kawo, ka shiga duhu zai ƙaru, ka shiga gun haske kuma zai.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida kamar ta ɓolla ka Daily Trust, Ɗanu Najeriya da Aminia ga sunan dai jaridun ma daban.

Wanne fure kakefin so? Furin da nafi so ina son mai launin ja, saboda launin ja fure launi ne na masoya sosai da su.

Wane irin mai mai ka ke amfani da shi? Ina amfani da man gyada. Wane zubin mahadda manja? Amma nafi ɗan amfani da man gyada.

Kana yin harsashi lokacin bacci, gaskiya bana ha sashe da na ke yi addu'a kawai na ke yi saboda shi baccina lokacin zuwa kawai.

Kana taunawa goro, gaskiya ba na tauna goro. Ina tauna goro, na tina ina tauna gaskiya saboda woni zubin kakata na ɗan tsam-min na tau.

Yaya kake jure wa zafi? Gaskiya ina jure ma zafi ne idan nayi wanka da ruwan sanyi sai na zo na kwanta, to ko da zafin ya zo ba zan ji shi ba.

Kana sanya agogo a hannu? Eh ina sanya agogo a hannu saboda wani lokacin ina duba lokaci saboda yana da matukar amfani.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Ina yin haƙuri ne in samu gona natsu. Insha Allahu damuwar za ta wuce da kanta.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukane bayan na natsu kuma da safe nake yi, to zuwa rana ina fara.

Kana tafiya a kasuwanci? Ina tafiya a kasuwanci saboda tafiya a kasuwanci yana da matuƙar amfani don za ka haɗu da mutane daban daban.

Wane launi idanunka suke? Idona idanu na farare ne da kuma ɗan baƙi a ciki. Fari tar.

Kana iya amfani da kwamfiyuta? Eh, ina iya amfani da kwamfiyuta. Saboda amfani da kwamfiyuta yana da matuƙar amfani.

Kana anfani da kunni waya. Eh, ina amfani da kunni waya saboda amfani da kunni waya yana taimaka mani gun abubuwa daban daban.

Kana son abinci me yaji? Ina son abinci me yaji, saboda shi yaji yana ƙara lafiya ne kuma yana ƙara kuzari a jikin ɗan adam.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya Infinix ne Hot 40i saboda tana da matuƙar sauri da aiki.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh, ina gudun a hankali a hankali ne don ba na gudu a duk wani aiki da nake saboda kiyaye lafiya.

Menene abin da ka ke tunawa daga yaro? Irin yarintar da nayi ina tuna kamar makaranta da na yi da kuma irin rashin ji.

Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya ina farin ciki sosai da ranar biyan albashi zan saya abubuwa da.

Wane irin wasa kake yi a waje? Gaskiya inayin wasan ƙwallon ƙafa ne, saboda wasan ƙwallon ƙafa yana sa ni nishaɗi da fahimta.

Ina kake son ciyar da hutu? Gaskiya ina ciyar da hutu ne a wurin da na musamman ne wanda ba hayaniya, babu irin abu.

So nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi ne da safe, da rana da yamma saboda in duba inga kaina.

Wani irin wasa kake finsu? Ina finson wasan ƙwallon ƙafa saboda wasan ƙwallon ƙafa yana burge ni kuma yana da matuƙar amfani.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da su ne cikin magana mai daɗi kuma da girmamawa da fahimta.

Yaya wurin aikinku yake? Eh, wurin aikin mu very good ba wani hayaniya. Babu wani irin damuwa hayde kwanciyar hankali.

Kana fin san miya mai zafi ko sanyi. Gaskiya miya mai zafi tafi daɗi saboda za ka ci abinci da ita da kyau da nishaɗi.

Kana kuka lokacin yankan albasa, eh gaskiya saboda yaji yana kuka lokacin hawaye zai ringa zuboman.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka ne da safe in za ni kasuwa kuma inna dawo ina yi da yamma.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci, saboda yana taimakama jikina yadda zan riƙa jin daɗi a jikina.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin mu ana fara shine da safe muke tashi kuma da yamma akwai lokacin zuwa cin abinci da.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata gaskiya tana da ƙarfi. Ina magana da maza ne suna cewa gaskiya ina da murya.

Menene mafi mahimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya mutunci da girmamawa da sanin ya kamata shine abu mafi muhimmanci.

Kana son yin safa a kullum? Mana ina son yin safa a kullum, saboda sa safa a kullum yana da matuƙar amfani a yi.

Kana tara tsabar kuɗi? Ina tara tsabar kuɗi saboda ajiye history. Don akwai lokacin da zai iya zuwa babu tsabar kuɗin. To inna tara zan iya fitowa da mutanen baya.

Rubutunka yana da kyau. Eh, rubutuna yana da kyau saboda ma mutane suna faɗa suna kayi rubutun nan yayi kyau sosai. Da ma na sani.

Nawa madubi kuke da su a gidan ku? Eh muna da madubi ne guda biyu, akwai na dakin matana akwai na dakina.

Kuna da wifi a gida? Eh muna da wifi a gida saboda kowa yana da a gida zai buɗe wifi ya fara yin abubuwa online.

Wane kayan marmari ka ke so? A kayan marmari ina son apple, lemu, ayaba, da mangwaro har da suga.

Yaya kake zubar da shara? Eh ina zubar da shara ne a gun da ya dace, kamar gun da aka ajiye inda zan ringa zuba shara.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan November saboda wata ne na kusa da karshen shekara kuma yana da.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh mana ina riƙe riga aljihu na saboda aljihuna babba ne. Zan iya saka ta a ciki kuma yana.

Yayake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki yadda ogan mu yake mutunta mu yake ba mu abubuwa na musamman da ƙarfin gwiwa.

Kana ƙware wayarka daga kwayar cuta, kana kare wayarka daga ƙwayen cuta. I mana, wani zubin ina ɗan goggiya.

Kana iya rera waƙa? Ehma ina iya rera waƙa. Ina rera waƙa masu daɗi ma saboda a haccewa ake gaskiya ina da murya miƙa.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Ina haduwa da abokan ciniki ne na fita kasuwa idan suka zo don matinta su masa matini.

Yaya kake jira a layi? Ina jiran layi ne cikin natsuwa da kuma fahimta saboda ba na hayaniya lokacin da nake jiran layi.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar Saudiya da kuma Misira saboda in je yawon buɗe ido.

So nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana ne da safe da kuma rana har da daddare saboda yana taimaka.

Kana da dabbar gida? Ina da dabbar gida. Akwai kaza, akwai rago, akwai kifi saboda in kana kiwon suna da amfani. Akwai ja, akuya mai haifan biyu, uku.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki ne a gun da ya dace saboda ajiye takaddun gun aiki.

Kana duban kalanda kullum? I mana, ina duba kalanda saboda na san yau wace rana ne, gobe ma wace rana ne, saboda kowace rana da abin da nake so na yi a cikinta.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Ai ko a yafi son birni saboda birni akwai abubuwan more rayuwa saboda su kuma ƙauye basu da wannan abu.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh mana ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda abin da na kashe zan yi ƙoƙari na rubuta yana da matuƙar amfani.

Wane irin yanayi kake funso? Gaskiya ina fa son yanayin sanyi. Yanayin sanyi yana da daɗi. Ana sanyi in ja mayafi na shige ciki.

Menene kake jin tsoro? Eh, ina jin tsoron irin mugun mutum mai fuska biyu wanda kake tare dashi da wani abin.

So nawa kake rubuta rahoto? Na rubuta rahoto ne da safe da rana da yamma saboda ga abubuwan da suka faru sai na haɗe su gobe.

Kananjin kukan zakara da safe, ehh mana? Saboda kukan zakara da safe aishi yake tayar ma da mutane da safe. Zaka ji yana ta yi.

Wanne irin ice cream ka ke finso? Wane irin askirim ka ke finso? Na fi son strawberry ko kuma vanilla. Ɗan vanilla kamar madara ne, yana da daɗi sosai.

Wana gudu na fanka kake fin so ina san gudu na biyu ne ko na uku saboda yana wanawa sosai.

Wanne shago kake fuzuwa na fuzuwa sha ukun prohibition saboda su aguguwa irin su madara, suga da saboni.